Eh ƙwarai da gaske kuwa. Ƙwarai ina ajiye kwafin bayanai, ina ajiye kwafin bayanan mu saboda amfanin yau da kullum. Wata rana zata iya kasancewa an zo ana buƙatar wani bayanan to ko da ace bana kusa aka ga cewa idan da akwai kwafi zai zo da sauƙi. Abun da ya samu ake so a dinga ajiye kwafin takardu saboda ba'a san idan rana zata kayaba. Misali ko idan mutum ya baggari za'a iya cewa yana da kwafin takardu haka yadda ko da wane al'amari ne ya tashi to da kwafi a gurin mutum ba su iya tal neman takardu ba. To kuma ya kamata ace kusan kowacce takarda akwai kwafin ta sannan an ware mata wani guri nata na daban nan musamman saboda alamuran yau da kullum. Amma in an tashi abin da ya kamata idan an, idan an, idan akwai kwafin takardu to ya zama na cewa ba a guri ɗaya suke ba. Za'a ɗauki ɗaya akai shi wani guri daban, shima ɗaya aka ɗauke shi aka kai shi wani guri daban. Saboda yanayi na rayuwa za'i iya zuwa ko wani ya zo ya sace wani abu ya haɗa da su ko kuma gobara ta tashi a gida ta haɗe da takardun ta lalata su ko ta ƙona su. Amma idan akwai kwafi zai zama na cewa ko da wani ibtila'a ne ya sauka a guri to kafin a ƙara mallakar wasu takardun in akwai kwafi su za'a iya amfani da su idan wani al'amari na ƙujila ya taso. Amma kuma idan aka ce babu wannan takardun to za ka ga cewa za a yi ta yawo ne kafin a mallaki wasu. Wani lokacin mutum zai kashe kuɗinsa, zai sha wahala kafin ya ƙara neman wasu. Saboda takardu ne za ka ga cewa sai a ce ma sai ka je kotu, sai alƙali ya sa maka hannu, sai an yi affidavit a kotu an sa hannu an yi kome da kome. Sannan za ka iya samun ka je inda za'a iya ƙare maka wasu a ƙare maka wasu. Sannan kuma akwai takardun da za ka ga cewa idan ka bari suka tafi suka ɓata to har abada ka rasa wannan takardun. Saboda takardu ne wadda wata dama ce ƙila guda ɗaya ta sa ka samu su to kuma daga wannan lokacin ba lallai ka ƙara samun wannan damar ba. To za ka ga abu ne mai wahala wa yan takardun idan suka ɓata ace an ƙara samun su. Shi ya sa har yau har gobe ake ƙara wayar da kan mutane akan cewa dole su nemo takardu. Dole su dinga ajie kwafin bayanai saboda wani lokacin saboda wasu al'amurra na ƙujila da sukan iya tasowa. Shi ya sa akwai shi ake so mutum ya ajiye takardun saboda wani abu. Wani lokacin ma za ka iya bawa mahaifinka ko mahaifiyar ka ko wasu ƴan'uwan ka su ajiye maka. Sannan kai ma wurin ka ace kana da wasu a ajiye saboda halin ko ta kwana. Saboda akwai lokacin da wasu takardu ma idan an ajiye su ɓeraye ko wasu ƙwari ka za su iya zuwa su lalata su a gurin. To amma idan ya zama na cewa akwai wasu takardun za ka ga cewa to al'amarin ya zo da sauƙi kuma ya zo da sauƙi. Shi ya sa to mutane dole su hankalta, su dinga ajiye takardun su, su dinga ajiye bayanan su ba a guri ɗaya ba. Su dinga ajiye bayanan su a wurare daban daban saboda kowa ya samu. Idan ga, a dinga cewa idan ga takardu an samu ala to ace mutum yana da wasu a gefe kawai sai dai mutum ya je ya samu. In amfani za a yi da su lokacin mutum ya yi amfani da su kuma ba amfani za a yi da su ba sai mutum ya ƙara adana su.

To, a lokacin da na kamu da mura, abubuwa sukan faru. Misali, za ka je murya ta, murya ta kasa kasa ko ba na iya fita da murya yadda ake so. To a lokacin ga kuma kan mutum zai dinga zafi ko makamantansa irin wannan. Gaskiya idan mutum yana mura yana da kyau a ce ya samu maganin mura, ya sha mai kyau, sannan ya samu isasshen bacci. Saboda samu isasshen bacci shine zai baka yadda ka ke so. To amma abun da yake faruwa lokacin mutum yana mura sai kuma ya dinga yawo a cikin mutane. Wani yana tari, wani yana atishawa kuma abu ne wanda babu kyau a, a likitance da kuma al'adance. Ana so ne mutum idan yana mura yaje ya samu wurin shi kaɗai ya zauna. Idan ya samu wurin shi kaɗai ya zauna, ya keɓe kansa daga cikin mutane. Idan atishawa zai yi ko tari, duk yayi a nan ba tare da kowa ya matsa kusa da shi ba. Shine, ba zai bawa su dama, su kamu da wannan ciwon da shi yake damun sa ba. To amma yayin da aka ce mutum yana mura yana yawo cikin mutane, to zai iya shafa wasu wannan ita wannan cutar. Sai sa a ko da yaushe hukumar lafiya take ƙara jaddada cewa duk wanda yake da mura, sai sauri yaje anshi a gaji na gaggawa, a bashi magani sannan a kai shi ɗaki ya zauna. Shi kaɗai ake be sa. Amfanin wannan shine saboda wasu suna yi wannan yawan sai su fito da cututtuka. To ni abin da nake a lokacin in na kamu da mura yawanci ina zama ne a ɗaki. In zauna a ɗaki in sha magani. In na sha magani sai in kwanta. To na san bacci zai kama ni in na sha wannan maganin. To in na sha wannan maganin bacci ya kama ni. Idan na kwanta to sai ka ga abu ya zo mun yadda nake so. Sai bacci ɗauke ni. In na yi bacci na samu, na yi bacci magani ya bi jikina. To sai ka ga kafin lokacin daga ace na tashi daga bacci. Wani lokacin sai ka ga murar har ta tsaya. Sai ka ga mura har ta tsaya. To ni kuma a lokacin da zan tashi tunda mura ta tsaya. To ni ma na tashi, na ɗan dawo da ƙarfi ƙarfina. Sai in tashi sai in je, sai in yi wanka a da ruwan zafi. Idan na yi wanka da ruwan zafi sai ka ga jiki na ya dawo dai dai, ba tare da wata matsala ba. To gaskiya abin da nake yi ke nan a lokacin da na kamu da mura. Sannan wani lokacin idan na kamu da mura ina zuwa ne in ɗan sami man zafi namu na gargajiya, zan ɗan shasshafa a wuya na ko kuma a kan hanci na. Sai ka ga mutum ya ɗan samu, ya ɗan samu sauƙi. Saboda wani lokacin idan ka zo bacci, idan kana mura nan idan ka zo bacci za ka ga cewa hancin ka duk ya tattoshe. Saboda aka sami ƙofar da za ka sha iska ba. Numfashin ka ba zai dinga kai maka ba. To amma in Allah ya taimake ka, in ka samu ka je ka shafa wannan man zafin sai ka ga cewa ka samu sauƙi. Allah ya taimake ka. Kana yin bacci ka tashi sai ka ga ta tafi. To amma gaskiya dama in mutum yana mura kawai keɓe kanshi shine mafi adalci, a gare ka kai ma kuma sai ka fi kyautawa. Saboda kar ka fita wani ya je ya kamu ta sanadiyar ka. Kaga ka cutar da shi.

Eh ƙwarai dagaske ina rufe bakina lokacin hamma saboda hukuman addinin musulunci. Abin da ya koyar damu shine idan mun zo yin hamma mu dinga rufe bakunanmu saboda a lokacin mutum yana iya fitar da cuta bai sani ba. To Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya umarce mu da cewa duk sanda wani yake hamma to ya sa hannu ya dinga rufe bakinsa saboda kar ya cutar da wasu. Wani lokacin za ka ga cewa hamma ita ma ana, ana amfani wannan kala biyu ne wajen rufe bakin mutum. Ko mutum ya rufe bakinsa da hannun dama in ya kasance mutum ya yi hamma idan hannun, idan hannun dama ne to mutum zai saka hannun. Idan, idan hannun dama ne to mutum zai sa gaban hannunsa tafin hannunsa. Idan kuma hannun hagu ne to ana sa bayan tafin hannu ko kuma a sa wajen gwiwar hannu sai a tare. Saboda hamma abu ne wanda yawanci ake yinshi lokacin da mutum ya gaji. To amma mu a, to amma mu a addinin musulunci ba wanda yace maka saboda za kayi hamma kar ka rufe bakinka. A karka, karka eh karka, karka toshe baki. Dole ne in za ka yi hamma ka sa hannu ka ɗan tare bakinka saboda wani lokacin za ka ga wasu ba sa wanke bakinsu to amma in sun zo hamma ai dole wari zai fito. To wannan warin zai cutar da wasu da gefansu. To shine shi yasa muke so Allah ya taimake mu, kuma mu ma a ce mun ƙara zuwa mun ƙara samun wasu illin limukan saboda shi ilimi yana da amfani saboda irin wadannan abubuwan. In Allah ya taimake ka, kana da ilimi za ka samu cewa komai ya zo maka da sauƙi. Amma in baka da ilimi to shi ke nan kuma an samu matsala. Shi yasa har yau har gobe muke umurtar kowa a kan cewa in dai Allah ya sa kai, kai babba ne mai hankali to ya zama na cewa in dai za ka yi hamma ka dinga rufe bakinka. Ƙwarai ni ma ina rufe bakina idan ina hamma saboda ko a da, ko a dasan da ina yaro idan ina hamma bana rufe baki. Iyaye na a gida suna nuna min cewa in dinga rufe bakina hamma bata da kyau. Babu kyau mutum ya buɗe bakinsa idan yai hamma. Haka kawai iyayenmu suna nuna mana cewa mu dinga rufe bakinmu ko mu sa gwiwar hannu sai mu dinga rufewa to shine dai. Amma kuma akwai wanda za ka ga cewa kamar basu da ilimin addini sai ka ga kawai mutum ya yi hamma ko ya buɗe bakinsa. Haaum! Ka da mu mutane. Shi wannan ba shi da kyau kwata kwata a addininmu na musulunci. Shi yasa duk ba ma goyon bayan irin wadannan. Duk wanda muka ga zai yi hamma to za mu ba shi shawara. Idan ma bai rufe bakinsa a lokacin ba to za mu ce mai to mu fa in za ka yi hamma ka dinga rufe bakinka. Wannan shi ne koyarwar annabinmu Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuma Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya koya mana a cikin Hadi sai da yawa. Sannan yazo A littatta fai da ya cewa duk wanda bai yi hamma to ya tabbata yana rufe bakinsa. Mu ma kuma muna koyi da shi saboda duk abin da ya ce mana muyi shi muke yi. To da haka dai in Allah yadda shi ya sa muke ba kuwa shawara jama, a. In dai mutum ya hamma nan to ya tabbata ya dinga rufe bakinsa saboda kar ya dinga cutar da na kusa da shi ko kuma na nesa da shi duk.

Eh ƙwarai da gaske ina bada shawara aiki, saboda wani lokacin za ka ga cewa, ana aiki wani sai ya tafi yana wani abu. So gaskiya yana da, yana da muhimmanci ma bada shawara a aiki. Dan gaskiya ko ni inna ga ina bada shawara a aiki saboda wani lokacin ana aiki idan aka ce ba mai bada shawara to aikin ba zai taɓa tafiya yadda ake so dai dai ba. To dole ne, dole ne, dole ne a yi aiki a dinga bada shawara a aiki saboda kome a samu ya tafi dai-dai ba tare da wata matsala ba. Dole. Amma kuma abun da yake faruwa shine mu mutane wani lokacin muna da matsala. Za ka ga cewa mutum baya so a ba shi shawara ko makamantansu irin wannan, to ka ga zai yu ce kai ba za a ba ka shawara ba saboda koma dai kai wane ne dole ka yadda a dinga ba ka shawara. Saboda ita shawaran nan ba wai abu ne mara kyau ba, abu ne mai kyau. To dole ka yadda a ba ka shawara ko waye ka yi. Kuma, shawara a aiki abu ne mai muhimmanci. Wani lokacin za ka ga aiki ma idan babu shawara to zai ta ɓar ɓare ba zai taɓa tafiya yadda ake so ba. So har yau har gobe. Ko ni, ko ni ina duk aikin da mutum suna ba da shawara. Amma wani lokacin za ka ga sai idan wanda za ka ba wa shawara ya zuba da wani ƙalinshi na banza za ka ba shi shawara ya san cewa wannan ba abun ka ba. Ya san cewa wannan abun zai dole. Ba kuma zai amfane shawararsa. Kuma hakan yana sa wani yaji haushi ya daina ba da shawara. Kuma kowa yasan shawara abu ne mai amfani. Saboda haka dole, dole shi shawara ba za ta daina amfani ba. Kun bi shawara za ta cigaba da amfani. Saboda wani idan bai ɗau shawara ba to wani zai ɗauka. To haka abun yake. Sai ka gan yau kamunan iyayenmu sun ba mu shawara muke ɗaukar shawara. Saboda shawaran iyaye, idan ma ba ka ɗauka ba to za ka yi asara. Za ka je ka ɗauko kanka abun da ba ka taɓa tunani ba. Har lau ita shawara. To dole ma ka ɗau shawara a matsayin kama na mutum. Bahbushe ko musulmi. Mu anan musulunci shawara abu ne mai kyau. Ko ni ina ɗaukar shawara daga iyayena, daga yayyenna ba wanda bana ɗaukar shawara. To saboda haka mu ana shawara abu ne mai kyau. Wannan ba na musa da shi shawara. To inda aka ce abu shawara ne to gani in ji saboda mu samu rabon mu. Saboda ita shawara in ma ka je ba za ka guɓa kuɗi aka ɗa ƙara. Saboda yawanci tun daga kakanninmu har zuwa iyayenmu har zuwa mu, shawara an yi ke amfani. Za ka ga cewa mutum wani lokacin zai yi abu ba dai dai ba. To amma in aka zauna aka bashi shawara yana gane cewa fa shi fa wannan abun ya yi ba dai dai ba amma bari ya gyara. Amma kuma akwai lokacin da gaskiya suna da ƙaƙƙarrukiya su san cewa eh wannan abun fa ba didde ba ne amma banas ba an kai shawara ba. To irin wannan su kan basu da hankali saboda mu abun aiki idan dole ne mutum ya dinga bin shawara. Ita shawara abu ne wanda zai zamana dole ka amfani da ita. Dole ka amfani da ita. Idan kuma wani lokacin ba kowane, ba kowane ƙabila ko kowane yare ne zai ɗauka shawara ba. Akwai ƙabilan da inda aka ganka to ba za a ba ka shawara ba. Ko me kake daɗe daɗe ka tafi. To irin wannan abu yafi zuwa da ma'azaci ka gaishewa mutanen ƙabilan kai su ba ka ce wa saboda ba wanda zai ba wani shawara ya ɗauka.

Eh to gaskiya kayan daɗin, da na fi so sune nama, kifi, ƙwai, madara da kuma kayan ganye, si kabeji, karas-- si karas, tumatir. Wato abun da ya sa na fi son waƴannan, saboda abubuwa ne masu amfani, masu gina jiki. Saboda idan ka ɗauki kifi, kifi yana daga cikin sassa na abun da ake cewa furotin. To, yana ƙara ƙarfin jiki sosai. Sannan nama shima haka. Nama shima yana ƙara ƙarfin jiki sosai. Suna bawa-- suna sa jiki yagginu, jiki yagginu. Nama, kifi ga kuma madara. Madara ma tana daga cikin abun da ke gina jiki, za ka ga jikin mutum yayi kyau sosai, Jikin mutum yayi kyau. So waƴannan gaskiya suna daga cikin abun da yake ƙara gina jikin mutum. To shi yasa har a kullun, ake so mutum dai a ce ya dinga cin nama, kifi, madara, saboda gaskiya abubuwan nan, suna taimakawa sosai wajen gina jikin mutum. Sosai sosai suna taimakawa. Shi yasa mutane za ka ga cewa suna son cin su, saboda mutum ya ɗan samu jikinsa yayi kyau. To diddai irin waƴannan abubuwan gaskiya suna da kyau. Mu kan mu nan shaida ne, saboda duk wanda za kaga yana cin nama, ƙwai, kifi to in sha Allahu za ka ga cewa yana samun abu mai kyau, jikinsa kuma yana, yana ginuwa. Cikin ƙanƙanin lokaci za ka ga jikin mutum yayi kyau sosai yadda ba ka tunani. To, shi ya sa dai har yau gaskiya idan mutum yana da kuɗi baya cin daɗi, to wannan jikin nasa zai lalace sosai, jikinsa zai lalace, yazo mutum ka ga kamar baya ci, kamar baya ci. Amma kuma in dai aka ce, kana cin su wannan kifi da naman dawaye dawaye za ka ga cewa jikin mutum yayi kyau yadda ba ka tunani. Gaskiya dai mu, sai dai mu ƙara godewa Allah saboda ko a yanzu ɗan kifin nan, ɗan naman nan, ƴan madaran nan duk muna ci, kuwa suna ɗan ƙara mana lafiya. To, gaskiya suna da mahimmanci, suna da mahimmanci. Sannan ga kuma kayan marmari, In ka ɗauko su ayaba, su lemu, su gwanda, su abarba, abubuwa ne masu kyau, Eh, In ka ci za su ƙara ma ƙarfi a jikinka, Ƙwarai da gaske za ka sami ƙarfi a jikinka. Shi ya sa har i yau har i gobe, indai mutum aka ce yana cin kayan marmari kuma da su kuma waƴannan kayan gina jikin su kifi, nama, to za ka ga jikin mutum yayi kyau yadda ba ka tunani. To amma wani lokacin matsalar da mutane suke samu, sai ka ga mutum, ga shinan da kuɗinsa amma ba zai iya siyan kayan daɗi ya ci ba. To ka ga ai an samu matsala kenan. Indai mutum yana da kuɗi, amma ba zai iya cin daɗi ma to ai, kuɗin nashi basu da wani amfani. Ƙwarai-ƙwarai basu da amfani. Amma ko indai aka ce yau mutum wannan kuɗin sa ne, to in Allah yadda, indai yana cin waƴannan kayan daɗi to mutum za ka ganshi shi kan shi jikin shi zai yi kyau. Ya yi ƙiba. Duk dai waƴannan abubuwan maka mancinsu. Shi ya sa fa kullum fa kawai mutum ake so ya dinga cin daɗin. Saboda mutum, in kana cin daɗin komai sai ya fi zaman maka da sauƙi. Amma indai ba ka cin daɗi, to nan fa ɗaya fa an samu matsala. Gaskiya dai abu yana da kyau a ce mutum kullum ya zauna ya dinga ciwa jikinsa daɗi sosai, daɗi, iya daɗi.

Eh tabbas ina kunna sanarwar apps, saboda abu ne mai mahimmanci. Wani lokacin za ka ga idan ba da sanarwar apps ba, so wani abun zai faru ba ka sani ba. Amma kuma idan aka ce da sanarwar su, za ka ga abun ya zo maka cikin sauƙi ko abu ne na gaggawa ya tashi, za ka ga cewa a ƙanƙanin lokaci ka samu ka gama shi. Gaskiya sanarwar app abu ne mai mahimmanci, saboda haka ma ina shawartar mutanen mu na nan duk wanda aka ce sanarwar application din shi ba a kunna yake ba, to ya tabbatar ya dinga kunna. Sai dai in ya zamanace application ɗin bai da amfani a gurinsa. Amma indai application yana da amfani a wurin mutum yana amfani da shi, to tabbas, tabbas ma ya kamata ma dole ma a ce maka kunna sanarwar sa saboda ka dinga sanin me yake faruwa. Ba sai lokaci ya ƙure ba, ba sai lokaci ya ƙure ba. Sanarwa application abu ne mai matuƙar mahimmanci, saboda wani lokacin, wani lokacin dole mutum ba zai ga, ba zai san abin da yake faruwa ba, har sai application ɗin da sun sanar da shi cewa gafa abu. Idan sako aka turo ma, za su gaya maka. Idan koma dai me aka gayo ma, za su nuna maka. In sako ne, za su gaya maka. Koma dai mene ne, za su gaya maka. To gaskiya sanarwar app abu ne mai matuƙar mahimmanci. Saboda misal, musamman abubuwan application apps na, na amfani da hada-hada kuɗi. Za ka ga cewa wani lokacin za a turo wa mutum kuɗi, bai sani ba. Ko kuma za a turo wa mutum, kuɗi ya yi amfani da su, ko kuma ana so ayi wani amfani da su. To amma idan bai dai shigo wa kuɗin babba, lalle ya gane wa. Amma in dai ya zamanace wa mutum ya san cewa, eh wannan kuɗin fa ga abun da za a yi da su, to za ka ga cewa an samu sauƙi sosai. To gaskiya yana da matuƙar muhimmanci, yana da matuƙar amfani a ce mutum ya, ya, ya kunna sanarwar app ɗinsa. Ko ni ma nan, ko san ko wane, ko kusan kowane, kusan kowane apps nawa sanarwar sa a kunne take saboda gudun matsala ko kuma kar wani abu ya je ya dawo. To gaskiya kusan kowane application nawa sanarwar sa a kunne take, a kunne take. Saboda wani lokacin abu ne wanda yake buƙatar gaggawa ko agaji. To don kuma ka kashe sanarwar, ba za a san cewa eh ga abun da ya faru ba, shi ya sa. Amma gaskiya da ma sanarwar application matuƙan muhimmanci wa, ba ƙarin muhimmanci gareshi ba. Ba ma iya ma, a iya ma mutanen mu na nan ma har mutane na karkara. Dole ya kamata su dinga kunna sanarwar application. Dole, ka kunna sanarwa saboda ci gaba ko kuma wani lokacin ujila in ta taso, idan aka ce abun ba a kunne yake ba, ba za ka gane cewa abun da ake nufi ba. Amma dai ko ma mene ne, gaskiya yana da matuƙar, matuƙar, matuƙar, matuƙar, matuƙar muhimmanci mutum ya samu ya, ya wannan, ya bi su. Yana da matuƙar muhimmanci kunna abun sanarwar wannan saboda, saboda yanayin rayuwa ba a san me zai je ya dawo ba, idan haka dai abubuwa dai da yawa. To gaskiya dai yana da matuƙar muhimmanci kunna application ɗinnan, saboda za ka ga cewa abubuwa ne yanda suke faruwa. To dole in application ɗinnan in aka ce ba a kunne yake ba, to za a iya samun matsala. Wani lokacin za ta kai za ta kawo har zuwa matsaloli sun faru da dama wanda mutum bai isa ya ce ga shi ba. Shi ya sa gaskiya a koyaushe, a koyaushe, a koyaushe ake cewa to dole a haƙura da wasu abubuwan. Shi fa kunna ma sanarwar apps a waya, ba wai zabi bane. Dole ne in dai mutum yana da ilimi, dole ne ya kunna saboda matsaloli na rayuwa. Wani lokacin za ka ga abu ne na kiran waya, amma idan ba ka sanya kayan ɗinka ba ko kuma abu ne na tura sako, idan ba ka tura shi cewa ya dinga ankarar da ke ba, to ba za ka san abun da yake faruwa. To dole sai mutum yana kunna.

Eh, ina magance matsaloli a aiki. Musamman lokacin da aka ce an samu matsala cewa, wani lokaci za ka ga cewa idan ana aiki, idan mutum bai samu isasshen bacci ba, za ka ga cewa idan mutum bai samu isasshen bacci ba, to in an fara aiki zaka ga mutum dandanan ya gaji. To wannan gaskiya ba ƙaramin matsala ba ce. Ance mutum ya fito neman kuɗi a gurin aiki amma kuma jikinshi yayi kasala ba zai iya abu ha gaskiya wannan yana daga cikin abun da yake ba mutane wahala. Shi ya sa har yau har gobe ake so aƙalla a ce mutum in dai ya dawo daga aiki, ya samu isasshen bacci, yayi bacci kafin lokaci yayi. Gaskiya kafin lokacin wani aikin yayi saboda ya samu hutu, jikinsa ya yi daidai, ya ɗan mammotse jiki kuma. Shine. Amma in ya zama na cewa mutum ya zo aiki kuma gashinan abun da ya yi sai a hankali. To gaskiya ni yadda nake magancen matsaloli a aiki, ina magancewa ne ta farko ta hanyar idan na fito, idan na dawo daga aiki, so zan samu in yi wanka, in kwanta da wuri kafin ace wani lokacin aikin yayi. To kafin lokacin wani aikin yayi jikina ya saki, na ɗan samu hutu a tattare da ni. Na samu hutu a tattare da ni. To gaskiya ni wannan yana min, yana min daɗi. Sosai, sosai, sosai yana min daɗi. Sosai yana min daɗi wannan abu. Shi ya sa wani lokacin za ka ga cewa kasala tana daga cikin abun da yake hana mutum ya yi aiki. Amma indai mutum ya samu, ya yi abin da ya kamata, za ka ga cewa to an ɗan rage ko ya yane. To a yadda nake ma yawanci nake ma yawan magance matsalolina a wajen aiki shine cewa in aka ce za a yi aiki, to zan yi ƙoƙari in fita daga gida da wuri saboda in samu halartar wannan aiki akan lokaci. Saboda rashin zuwa aiki akan lokaci shi ma babban matsala ne wanda zai iya jawo maka hantara ko ya jawo a ce ma aikin ma ba za ka yi ba. To gaskiya wannan abun kuma yafi komai baƙin ciki. Amma idan aka ce mutum yana aiki, to za ka ga indai kana magance matsalolin aiki, to kai kanka aikin zai biyo mutum yadda yake so. Zai biyo mutum yadda yake so kuma komai zai fiwa mutum daɗi. Komai zai fiwa mutum daɗi. Saboda shi magance matsaloli a gurin aiki gaskiya abu ne muhimmin wanda ya kamata kowane ma'aikaci ya kawar da shi. Idan aka ce mutum zai yi aiki, to ya kamata mutum fa ya nemi abinci ya ci kafin ya tafi gurin aikinasa. Saboda idan mutum bai samu ya ci abinci ba, to zai iya zuwa gurin aiki jikinsa ya mutu. Jikinsa ya mutu. To wannan kuma babban matsala ce. Amma idan aka ce yau mutum yana, yana wannan abun, yana, yana, yana samu ya ɗan huta da wuri in ya dawo daga aiki kafin wani aiki, to zai tashi da safe cikin ƙwarin gwiwa sannan ya fita aiki ba tare da wata matsala ba. To aiki, aiki, aiki, mahimmancin aiki kenan. Mahimmancin magance matsalolin aiki kenan. Shi ya sa har yau har gobe ake ta so mutum ya daure, ya daure mutum ya dinga samun hutu. Ko wani lokacin gaskiya kuma abun da ya sa ma nake iya magance matsaloli na aiki, idan dai kwana ɗaya, biyu, uku ina fita ina ware rana ɗaya in huta saboda duk wahalar da take jikina in sake ta. Saboda idan ya zama na cewa kullum za ka ce za ka je aiki musamman aikin ƙarfi, to za ka iya kashe jikinka da wuri. Amma in kana ɗan ɗaga ƙafa kwana ɗaya, biyu to sai kaga ka dawo da ƙarfin ka. Amma in ka ce kullum za ka dinga aiki to wata rana mutum ma bazai iya fita ba.

Eh, na fi son, na fi son in hau lift saboda lift yafi sauƙi amma kuma matakala gaskiya bashi da sauƙi sosai. Matakala zai ɗan ɓata maka lokaci amma shi kuma lift cikin ƴan ƙanƙanin lokaci zai hau da kai ya kai ka inda kake so. Amma ita kuma matakala zaka yi ta wahalu da jikinka ne. Wani lokacin ma idan ya zama na cewa jikinka bai da ƙarfi, zaka iya faɗuwa daga sama, zaka iya faɗuwa daga sama. Amma idan aka ce lift ne to baka da matsala, zai kai ka har inda kake so a ɗan ƙanƙanin lokaci. To amma kuma ba anan matsala take ba. Wato shi lift wani abu ne wanda yana da matsala shi ma. Kuma a koyaushe za ta iya faɗuwa. To matsalar kuma ita ce mutum zai iya hawa bene, ya faɗo. A'a, zai iya hawa lift ace inji ko nefa ta ɗauke. So idan aka ce inji ko nefa ta ɗauke to dole lift zai tsaya. To shi kuma lift yana amfani ne da iska. Idan aka ce injin nan ya tsaya to shi wannan lift din fa idan mutum yana ciki zai zama na cewa babu numfashi. Mutum ba lallai iya numfashi ba. To ka ganin matsala ta ɗaya kenan. Shi yasa, shi yasa to hawa mata- hawa matakala zan iya cewa musamman a nan ƙasan mu ta Najeriya ya fi hawa lift amfani. Saboda me? Saboda a nan Najeriya idan ka hau matakala to za ka iya isa inda kake so lafiya. To amma lift a nan ƙasarta mu saboda ma- matsala, saboda matsala irin taa abubuwan hawa. A'a saboda matsalar lantarki da muke da ita a ƙasan nan, ba lallai lift ya wa mutum abin da yake so ba. Zai zama na cewa za ka iya hawa lift a ɗauke nefa to kuma shi tunda abu ne da yake amfani da iska to yayin da aka ce ba iska to mutum ba zai rayu ba. To za ka iya jigata nan da nan kuma za a iya samu asarar rayuka. Sannan lift akwai lokacin da za a iya zuwa a samu matsala ta gobara so lift zai kulle ya daina aiki. To idan ba matakala to ba lallai mutum ya iya wannan bahar ya samu ya, ya kuɓuta ko kuma a kuɓutar dasu. Amma idan matakala ce ko daga hawa na ɗari ne, ko daga hawa na ɗari ne, ko daga hawa na ɗari ne mutum zai iya, zai iya samu ya lallaɓo, ya lallaɓo har ya sauko in zuwa ƙasa. To a gaskiya dai ni a nan ta guri na zan iya cewa hawa lift ya, ya fi haɗari a musamman a nan ƙasan mu ta Najeriya. To amma hawa matakala gaskiya a nan ƙasan mu ta Najeriya shine zan iya cewa shine daidai saboda mu muna da matsaloli na lantarki ko makamancin su amma kuma yana da amfani shi ma lift saboda shi kuma zai kai ka guri me, me a cikin ƙanƙanin lokaci zai kai ka wurin da kake so. Amma kuma idan matakala ce za ka ɗan ɗau lokaci kafin kaji inda kake so. Sannan idan kana da sauran gajiya har zaka gaji bakara sa inda ake so. To gaskiya ta nan na tabbatar da cewa lift, eh ya fi matakala amfani ta gurare daban daban amma kowanne da amfaninsa. Amma dai matakala tafi, tafi sauƙi da kuma sauƙin amfani a nan ƙasan mu ta Najeriya. Sannan lift a nan ƙasan mu ta Najeriya muna da mutane kala daban daban. Wasu a cikin mu ba wayayyu ba ne. So mutum zai iya zuwa ya kasa operating shi na wannan lift din. Amma kuma idan matakala ce to mutum bashi da matsala. Zai je, zai je ya samu ya ko a hankali a hankali ne har kasa ko ƙasa. Amma idan lift ce ba lallai kuwa iya operating, ba lallai kuwa iya amfani da ita yadda ake so ba. Ba lallai.

To, abun da na fi da yamma kafin kwana shine, da yamma yawanci ina ɗan ɗaukan hutu. Ina keɓewa guri ɗaya in kwanta. In na kwanta guri ɗaya zai zama na cewa na ɗan huta sannan ina ɗan tunani na wasu abubuwa da zan iya yi kafin in kwanta. To gaskiya wannan shine ɗaya daga cikin abubuwan da na fi yi da yamma. Sannan wani lokacin da yamma ina fita. Idan na gaji da zama ni kaɗai zai zama na cewa na ɗan fita waje. Na tafi kamar filin ƙwad, filin ball. So idan na je filin ball zan ɗan kalli ball, zan ɗan samu nishaɗi, sai in ɗan dawo da, sai in dawo da ɗan kuzari na. To gaskiya yawanci abubuwan da na fi yi da yamma kenan. Sannan wata ranar ma, wata ranar ma da yamma ni kaɗai zan iya kawai in fita. Zan iya, ni kaɗai kawai in fita, sai in ta zagaye ni kaɗai. In ɗan je ɗan zazzage unguwanni haka, sai in samu a ce misali. Na ɗan je, na ɗan yayyawo ta na buɗe ido na, na ga me yake wakana a gari ko kuma a cikin unguwa ne. Sannan wani lokacin da yamma muna ɗan zuwa mu je misali irin idan 'yan mata yi, za ka ga gari ya yi sanyi. To a lokacin tafiya ta ɗan fi daɗi. To za ka ga mun tashi mun ɗan tafiyawo ni da abokanai na. Mun ɗan je wasu gurare wanda muka daɗe ba mu je ba. Idan muka je guraren za mu ɗan yi wasanni, za a yi dariya. Kowa ya yi raha, a yi gudu. Abubuwa ga sunan dai muna ta yi a gurin. To gaskiya muna jin daɗi a irin wannan lokacin in aka ce yamma nan ce. Muna jin daɗi sosai saboda da abokanai na za ka same mu cikin farin ciki. Wani lokacin ma har mukan iya tafiya mu yi tsokana. To in muka yi tsokana, za a biyo mu. Wani lokacin kuma za mu je mu tsokani wani kare ne ko wani abu ya biyo mu mu ta gudu har a samu a ɗan yi dariya sosai sosai. To gaskiya abun da muke da yamma kenan, mu ɗan samu mu ɗan yi nishaɗi kafin kuma a ce dare ya yi an zo an kwanta. To gaskiya abubuwan da yamma sun ɗan fi daɗi saboda za ka ga cewa kosu mutane na gari da yamma za ka ga an samu guri an zauna ana labari. To gaskiya kusan kowa zan ce maka yana jin irin wannan daɗin saboda abu ne na farin ciki. Abu ne na jin daɗi sosai. Za a yi farin ciki, za a yi raha, za a yi nishaɗi. Abubuwa dai ga sunan. Za muyi farin ciki, iya farin ciki. To shi ya sa gaba ɗaya dole ka same mu a cikin farin ciki. Amma wani lokacin za ka ga cewa da yamma mutane kuma maimakon a ce anyi amfani da wannan lokaci anyi abun da ya kamata wasu kuma sai su zauna suna shaye shaye ko suna yawo banza ko suna abubuwan da bai kamata ba. To gaskiya irin wannan abun ba ma goyan bayan shi, ba ma goyan bayan shi kwata kwata. Gaskiya ba magoya bayan wannan abun kwata kwata. Amade mu gaskiya da yamma ga abubuwan da muke ɗan yi nan mu ɗan yi raha. Sannan idan da lokacin damuna ne in aka ce yamma ta yi, gari ya yi sanyi, mu kan ɗan zazzagaya wajen gonakai saboda mu ƙara samo wasu abubuwan masu muhimmanci. Mu kan ɗan je mu ɗan kewaya gona inda akwai, mu ɗan kewaya gona inda akwai wani abu mai muhimmanci sai, sai mu yi shi. In kuma ba muhimmanci to gaskiya dai mu da yamma yawanci za ka ga cewa kusan kowa na unguwa ya fita waje ana ɗan labarai a haka a haka a haka har a samu Allah ya ya, ya yayi abin da za ayi. To mu gaskiya da yamma yawanci muna da kallon ball ne. Mu ɗan yawo, mu ɗan shaƙata irin wainnan abubuwan saboda yamma lokaci ne na nishaɗi kuma hankalin mutum ya fi kwanciya da yamma akan.

Eh ƙwarai da gaske muna da fanka, muna da fanka a rufin ɗaki. Muna da fankoki kusan duka ɗakunan mu na gida. Kusan kowanne muna da fanka. Saboda ai fanka abune wanda yake da amfani sosai musamman idan aka ce lokacin zafi ne. Yawanci da lokacin sanyi ba a fiye yin amfani da fanka ba saboda lokaci ne wanda kowa yake buƙata ace ɗumi ma yake jimamu kon a ce sanyi yakejii amma lokacin zafi ana kunna fanka ko a ƙure ta ma. Wasu ma suna amfani da AC saboda gari yayi zafi to ana buƙatar jiki ya sami iska saboda gujewan matsala. Sannan lokacin zafi gaskiya an fi cututtuka akan lokacin sanyi. Lokacin zafi za ka ga cewa cututtuka, lokacin zafi ana ta cututtuka irin su sankarau suwa ne amma yawanci lokacin sanyi ya fi illa ga masu sikila da sauran su gas nan. To gaskiya dai abun da yake faruwa ke nan. To muna da fankoki a nan gida kusan ko wane, ko wane ɗaki da ake zama a gida akwai fanka. Ko wane ɗaki da akwai mutum, inda akwai mutum a cikin gidanmu yana da fanka saboda lokaci na zafi idan ya zo. Sannan ga ne fa za a kunna fanka a sha iska. Yau fankan ma bamu kunna ta ba saboda sanyi mun tashi da sanyi har hazo ake mana. Gaskiya fanka tana da matuƙar muhimmanci a cikin gida. Sannan duk wanda Allah ya hore kuɗi idan bai siyi fanka ba to gaskiya kanshi wannan ya, ya, ya, ya bada matsala. Sai dai idan an ce bashi da kuɗin siyan fanka. Saboda abu ne da yake a ce in da fanka komai siya fi jimamu ka dai dai dai dai dai yadda kake so. Amma kuma idan ba fanka ba sai ka ga an samu matsala. Ai Gaskiya dai fanka tana da matuƙar muhimmanci. Shi yasa a ko da yaushe mu ke so a ce mutum yana da fanka a gefensa musamman ace lokacin zafi. Mutum ya sami fanka ya ajiye saboda gudun ko ta kwana ko irin, ko irin mutum ba shi da lafiya sai ya samu. Ace yana da fanka to ka ga ba lallai mutum ya zo ya samu wata matsala ba. To gaskiya lokacin, lokacin sanyi fanka ba a fiye amfani da ita. Amma inda lokacin zafi yazo zai yi amfani da fanka. Sai dai wani lokacin fanka tana da wani haɗari saboda fanka abu ce wadda ba kamar AC ba. Ba a rufe take ba, a buɗe take. To in yin zama na cewa yara suna yin gurun to bai kamata a bar fanka ba ko ta ƙasa ko ta sama. Saboda yara ba su da hankali za su iya zuwa lokacin fanka a kunna wasanni wasu sai su jawo wata matsala. To shi ya sa gaskiya fanka take da mugun, mugun, mugun muhimmanci, muhimmanci ga ɗan adam. Amma fa dole a dinga kau da ita daga yara musamman fanka ta ƙasa wadda ba ta da murfi da ya rufe ta. Fankokin suna waje suna wurinawa wani yaron zai iya zuwa irin wannan lokacin ya kai hannu. To idan ya kai hannu to za a iya samun matsala. Za ka samu matsala kuma ya sa hannun za ta ji mai rauni. In ta ji mai rauni kuma za ta iya yi mai yankan da ba lallai wajen ya warke ba. Da gaskiya fanka dai a ko ina ka je a faɗin ƙasar nan da kuma duniya inda gari ana zafi to za ka samu cewa ko yaya ne akwai fanka. Duk da su ma'aikatansu ba su fiye sa fankoki ba sai dai eh suna ta amma dai za ka ga dai yawanci dai an sami AC. To gaskiya ita fanka ke nan. Sannan fankoki gas nan a gidanmu fankoki yanzu haka muna da fankoki kusan guda sun kai kusan sha biyar zuwa ashirin a gida. Sannan akwai wasu a waje suna duk fankoki ne wanda lokacin zafi za ka ga an kunna ana shan iska saboda lokacin zafi idan ba fanka bacci ba zai yiwu ba. Daɗi, bacci ba zai yiwu ba, ba daɗi. Amma inda ɗai fanka ko yane za a danda ragewa Shi ya sa nake so mu ji yaushe za a yi.

To abun da, yadda nake haduwa da abokanan ciniki yawanci, yanzu abu ne ya zama na zamani saboda wannan media ɗin da ta zo. To muna haduwa da abokanan ciniki daban daban, daga sassa daban daban. Wasu ma ba daga wannan ƙasa take, ba daga wannan ƙasar suke ba. Muna haduwa da su ne ta online. Za a je wani lokacin Facebook, Instagram, duk za ka iya haduwa da abokanan ciniki ta nan. Kuma ku tattauna cinikin ku, kuma sannan ku zo har a yi yarjejiniya a tura da kaya ko, ko a tura, ko ka tura kaya can ƙasar ko kuma kai a turo maka. To gaskiya yanzu an samu ci gaba sosai ba kamar da ba. Saboda da zai yi wuya ka ga mutum wai ya yarda da wani ɗan online wai sun yi kasuwanci. Amma yanzu saboda kullum harkar ci gaba ake samu, wayewa ake samu. Za ka ga cewa mutum suna, mutum yana, yana, mutum yana, ana, ana business ta online ba tare da wata matsala ba. Kuma yawanci shi wannan business in ko a ina kake za a iya tura maka kaya zuwa duk inda kake so. Duk inda kake so a ƙasan nan za a iya tura maka ko ma ƙasar waje ne. Saboda yanzu akwai direbobi masu yawa gas nan, sannan akwai, ah, jirgin sama, jirgin ruwa, duk ana iya tura kaya zuwa wata ƙasar. To gaskiya yawanci yanzu anfi haduwa da abokan kasuwanci ma ta online saboda a nan ne za ka ga mutum ya ɗora abubuwan da yake siyarwa sai ka bi shi sai kuyi magana. Sai ka ji ya yyanayin kasuwancinsa yake, ya yyanayin tsarin sa yake, yaya yake bada farashin kaya da tsari. To duk irin wa'annan idan ya gaya maka in ka ga za ka iya fara kasuwanci da shi, sai ka tuntuɓe shi. In ka tuntuɓe shi zai gaya maka cewa shiga tsarin shi yana bada su sari ne a kan kaza da kaza. Sannan zai iya ba ka bashi amma zuwa lokaci kaza za ka biya shi. To duk irin da haka ake samu. Yanzu business in yake kyau, business in yake kyau. Shi ya sa gaba ɗaya yanzu rayuwar ta koma harkar ci gaba. Kusan kome yanzu za ka ga an saka ci gaba a ciki. To shi ci gaban nan abu ne mai muhimmanci saboda kusan kullum ƙara samun cigaba ake. To za ka ga yanzu ma za ka iya haɗuwa da wani, za ku haɗu da shi, za kuyi kasuwanci tare za ka ga cewa shi fa ba a ƙasan ne yake ba kai kuma kana nan ƙasar. To zai turo ma kaya ka siyar. Wani ma zai iya turo maka kayan ka siyar. In ka siyar sai ka tura masa kuɗin. Du ddai gasinan abubuwa da yawan da gaskiya yanzu an samu ci gaba sosai, an samu ci gaba sosai sosai. Ko ni wani lokacin in zan yi ciniki kawai in na ga mutum a online yana siyar da abu zan iya bin shi DM in masa magana in ce ina son abu kaza. Sai ya ce to a ina kake sai in gaya masa sunan garin da nake. Sai ya turo min da kaya. Idan ya turo min da kaya dama na riga na bashi kuɗin shi. Sai a ba wa direba. In aka ba direban shi direba shi zai kawo ma har inda kake ba tare da wata matsala ba. To gaskiya wannan abu, abu ne mai kyau kuma zamani ya zo da shi. Kuma gaskiya wannan abu ya taimaka sosai sosai. Ya taimaka sosai saboda kullum cigaban da ake samun ba ƙaramin cigaba bane. Kullum ana samun cigaba sosai sosai. To gaskiya dai a wannan gaba da muke ciki, gaskiya ba dai fici gaba ya zo ya, har inda ba ma tunani. Shi ya sa muke ta ƙara so abokanance ne kanmu mu ci gaba da huɗɗa da ku cikin, mu ci gaba da huɗɗa da su cikin ƙoshin lafiya ba tare da kowa ya cuci kuwa ba. Kuma yanzu a inda ake haduwa da abokan ciniki. Ko ni in yanzu yadda nake haduwa da abokanan ciniki saboda gaskiyar mutum. Wani akwai siffofin shi da za ka ga cewa kana ganin shi kasan yana da gaskiya. Wani kuma za ka ga cewa me wannan kana ganin shi kasam bai da gaskiya. To dama wannan ba za ka sake ka ba sa kayan ka ba saboda kai ya je, ya ci.

A'a gaskiya ba kullum nake sa turare ba saboda wata rana zan fita, zan fita gurin aiki to gaskiya wani lokacin to in ka ce za ka saka turare a kaya kuma ka fita aiki to za ka ɓata kayan ne, to kuma turaren ma zai yi zama ka mar ka saka shi a banza. To saboda haka ba kullum nake sa turare ba amma idan da zani wata unguwa ko kuma ba inda zani yawanci idan ne wanka na nai tsabtsaf sai in ɗau turare na sai in fesa. Ni kai na ina jin daɗin wannan yanayi saboda yana taimaka mun, yana ƙara ƙyawatar da ni, yana sa ni ji ni kamar zan wannan saboda yadda nake ji. In turare yana ƙara wa mutum ƙa'imi ya saka dingajin ka fito ka yi wanka tsabtsaf to gaskiya abin da yake taimaka mun ke nan. To amma ba kullum nake saka turare ba saboda shi turare abu ne wanda ya zama na cewa kamar tsafta ce kawai. Idan mutum ya wanka zai ɗau turare ya sa, zai, zai, zai ɗau turare ya saka irin waɗannan abubuwan to za ka ga mutum cewa ba shi da matsala gaskiya. Saboda shi turare dama a yadda aka san turare an sa shi ne saboda a dinga yin tsafta ba don wani abu ba. To turare abu ne mai kyau, mai kyau sosai saboda mutum ya sa a jikinsa zai, zai, zai ji daɗi sosai shi ma saboda zai ji ƙanshi. Turare yana hana warin jiki. Idan mutum yana saka turare to za ka ji ko da jikinsa yana wari to ba zai dinga fitowa yadda ake so ba. Zai fito kaɗan kaɗan saboda turaren ya ratsa jikinsa da ƙanshi. Sannan turare akwai mai tsada akwai marar tsada. Wani lokacin za ka ga mutum zai je sai turare marar tsada wanda kana fesa shi ba shi mintuna shi ke nan. Ya tashi aiki babu shi. To irin wannan turaren ka ga ai ba abun so ba ne. To amma gaskiya turaren da muke amfani da shi mu yanzu turare ne mai kyau wanda ake so a ce mutum yana amfani da shi a koyaushe. Turare yana da matuƙar, matuƙar muhimmanci ga, ga mutum, ga mutum. To amma me yasa? Shi turare an fi so ne a saka shi idan kaya aka ɗauko kaya masu tsafta sai a ɗan faffesa masu turare saboda su ƙara fito da mutum. A ce an samu mutum yana ƙanshi wannan turare mai daɗi to shi ne. Idan turare ba ƙanshi ai, ai, ai da matsala. Amma yanzu dai aka ce turare da ƙanshi to za ka ga cewa yana attracting mutum. Da an samu cewa abu ne mai kyau za a ji daɗi irin haka. To gaskiya dai turare dai yana taimakawa sosai da gyara jikin mutum. Idan dai kana saka turare to kai ma za ka fi jin daɗin kanka. Za ka iya shiga cikin mutane ba tare da ka ji wani matsala ba ko wani abu. Za ka shiga cikin mutane ba tare da ka ji wani matsala ko ka ji wani nauyi ba. To irin haka dai gaskiya mu, muna so ma mu dinga amfani da turare saboda shi turare abu ne mai daɗi sosai. Za ka ga cewa turare ana yawanci ma turare ma an fi so maza su dinga shafa saboda maza sun fi mata warin jiki. To kuma maza ya kamata a ce suna sa turaren nan saboda sai ya fi ƙawatar da jikinsu saboda su kuma mata dama a cikin gida suke. Maza kuma, maza su ne suka fi fita, suka fi fita su je yawo su je wasu guraren. To idan mata idan ba su shafa turaren nan ba to za ka ga cewa jikinsu yana wari, to za a iya ƙyamatarsu. To amma in aka ce mutum yana sa turare eh to za ka ga kome nashi tsabtsab, tsabtsab, tsab ba ruwan shi da wata matsala. To irin wannan abun ke nan. To shiyasa gaskiya a kullum ake so to mutum a ce yana amfani da turaren ruka masu daɗi, masu ƙanshi saboda ya samu shi ma ya fito, ya fito da, da, da, da, da daɗin jikinsa saboda shi turaren an fi so a ce turare ne mai ƙanshi ba mai wari ba saboda wani turaren yana da ɗan wari to ba zai wa mutane daɗi ba. To gaskiya ba a fi iya son shi ba an fi son turare mai ƙanshi sosai da.

Eh ƙwarai dagaske ina kallon taurari da daddare saboda ni kaina abin yana nishaɗantar da ni idan na tsaya ina kallon taurari saboda su taurari wasu abubuwa ne masu matuƙar amfani. Allah ne ya hallice su suna sama to, ta taurari ba a duniyan nan suke ba. Suna sama za ka gan su gas nan alama sun kyau. Sannan kowa yana son taurari. Kowa yana son tauraro saboda abune wanda yake kara ƙawata duniya haskaka sama, ya haskaka sama. To gaskiya za ka ga cewa tauraru-- taurari gaskiya muna son taurari. Ina son taurari kuma ina tsaya in kalli taurari da daddare. Saboda in ka kalli taurari da daddare za ka ga sun ƙara sama kyau. Sannan za ka ga su sun yi da yawa gas nan. Har ma mutane suke sha'awa su dinga ganin taurari suna yawo cikin dare a sama. Zaka ga an ce ga shi can ai tauraruwa tana, tana yawo a sama. To gaskiya wannan abu yana ƙawatar da ni matuƙa saboda tauraruwa,, abu ce mai muhimmanci. Sannan tauraruwa duk girman tauraruwa in dai an ce a duniyan nan su taurari a nan ne muke ganin su ƙananu. Amma an ce idan ka je duniyarsu fa ba ƙananu bane, manya manyan abubuwa ne. An ce in dai ka je duniyarsu to ba ƙananu bane, manya manya ne. Gaskiya dai tauraruwa abin sha'awa ce kuma ba ma ni kaɗai ba mutane da yawa suna tsayawa su kalli tauraruwa cikin dare saboda wasu ta nan suke samun nishaɗi. Sannan akwai malaman duba wadanda suke duba da tauraro. To amma duk wannan ma mu a addininmu bai halatta ba. A ce, malamin duba ya tsaya wai, wai ka je, ka je ya maka duba. Gaskiya mu wannan a addininmu ba abu ne mai kyau ba. Ba abu ne mai kyau ba. Ba ma, ba ma, ba ma wani ta'allaka da wani malamin duba. Mu kawai abun da muke so in dai har mutum musulmi ne to abin da yake so shine a ce in abu yake bukata ya, ya gaya wa Allah cewa yana son kaza sai Allah ya masa. Amma maganar wani ilimin taurarin nan gaskiya ba mu fiya yarda da shi ba. Amma dai tauraruwa Allah ne ya hallici tauraruwa to kuma akwai waɗanda ita wannan tauraruwar bauta mata suke yi. To mu kuma ba ma bautawa tauraruwa gaskiya. Allah kawai muke bauta amma kuma tauraruwa abu ce mai kyau saboda za su haska duniya, su ƙara duniya kyau ga abubuwa da yawa nan wanda duk taurari su suke, su suke aƙar ragamar. Gaskiya tauraruwa, taurari suna da matuƙar muhimmanci a rayuwar yau da kullum saboda ko ba komai taurari za ka ga cewa ana, ana kallon su a matsayin wasu abubuwa da suke ƙara, ƙara, ah, ƙaimin duniya. Za ka ga cewa duniya ta yi kyau. Komai yayi kyau saboda in dai dama tauraruwa su ne to tauraruwa an ce a nan ne muke ganin su a ƙasa ƙanana. Amma kuma an ce idan suka, idan suka je, idan aka je duniyar da suke ba ƙananu bane ba manya manya ne sosai sosai. Amma muna wanda an ce mu muke ganin su a ƙanana. To amma dai an ce tauraruwa halitta ce babba wadda duk guda ɗaya, duk guda ɗaya aƙalla, aƙalla duk tauraruwa guda ɗaya tana kai girman duniya da abun da yake ciki. In dai ba manta ba gaskiya tauraruwa ɗaya dai ba ƙaramar girma ce ba ce da ita gaskiya. To, to gaskiya ita tauraruwa gaskiya a rayuwar yau da kullum kowa yana so kuma an ce ga shi nan ƙila kusa da tauraruwa ya ƙara ganin ta saboda mutum ya zama na cewa tauraruwan nan ka gan ta kuma, kuma ka yi, ka je ka ƙara ɗan kala saboda komai za ka ga cewa abubuwa gas nan a sama suna ta yawo kama jirgi da haske da komai.

Eh to gaskiya muryata ba wani karfi ne da ita sosai ba. Kuma gaskiya muryata dai ba ta da karfi sosai. Muryata a hankali, a hankali take yi amma kuma ba za a ce a hankali sosai ba de. Yana da deɗan ƙarfi kaɗan amma ba wai irin can sosai ba. Muryata, muryata ai bata da ƙarfi. Ni gaskiya muryata dama bata fiye ƙarfi ba saboda wani lokacin zaka ji ma in nai magana kamar ba ni na yi ba saboda za ka ga cewa muryar kwata kwata bata da wani ƙarfi sosai. Ba kamar ta wasu ba za ka ji mutum muryarsa ƙatuwar murya ce. Amma ni gaskiya dai muryata ba wata ƙatuwa ba ce. Kuma har a yau ina jin daɗin wannan murya saboda tana taimaka min sosai saboda wani lokacin idan mutum yana da babban muryan nan sai ya zama ne cewa mutane ma ko yara suna jin tsoron shi makamancin su. To amma mu tunda muryar tamu dai dai dai dai ce za mu zama na yi maganganu me kowa da ko me kome da mutum ba tare da an tsangwame mu ba. Ko an ce mana muryarmu babba ce. Gaskiya dai ni ke na abun ya fi burgeni a haka ace muryata a haka take. Inda ace murya ta fi haka. Ina jin daɗin muryata sosai saboda babu wata matsala sosai. In ina magana za ka ji ta a nitse take cikin kwanciyar hankali. Ba kamar wani idan yana magana ba sai ka ji abun da ya gashi nan sai a hankali. To gaskiya muryata ina jin daɗin ta sosai, sosai, sosai ina jin daɗin muryata. Sannan wani lokacin za ka ga cewa muryata ma tana shaƙewa. Lokacin za ka ji muryata tana, muryata tana shaƙiwa. Am sai to wani lokacin mura ce, mura ce take damuna to sai ka ji muryata, muryata, muryata ta yi ƙasa sosai ta shasshaƙe. Amma in idan na samu na sha magani za ka ga cewa, za ka ga cewa komai ya, ya daidaita, ya daidaita. To amma dai mu kanmu mun fi so dama ace, mun fi so dama ace ga abun da ya faru za ka ga cewa ahh muryar mutum tana da daɗi. Ba a ce babban murya ba ce ba. Ba a ce babban murya ba ce ba. Za ka ga cewa muryar mutum ace murya ce mai daɗi. In yi magana zai kasance maganar cikin natsuwa take ba tare da wata hayaniya ba. Ba tare da wata hayaniya ba. To gaskiya dai hakan ma abin jin daɗi ne sosai, sosai abin jin daɗi ne. Muryar mutum tana da daɗi. In murya ya zama na cewa murya ce mai, mai, mai wannan sosai. In murya ta zama na cewa tana da ƙatin ƙatin sosai to sai ka ga mutum ma har tsoro ake ajiye yayi magana. Amma ni gaskiya muryata murya ce mai kyau. Murya ce wadda ba takura. Zan yi magana cikin kwanciyar hankali kuma kowa zai ji abin da nake cewa. To gaskiya wannan babban abin farin ciki ne sosai. Babban abin farin ciki ne saboda murya ce mai ɗan ba za a ce mai ƙarfi ba sosai kuma ba za a ce wai ta yi ƙasa ba sosai. Ga ta nan dai a tsakiya tsakiya, a tsakiya tsakiya. Haka muryar tawa take. Gaskiya haka take muryata kuma Alhamdulillahi muryar ba ta da wani abu sosai. To saboda haka shi ya sa wani lokacin ma za ka ji idan nai magana sai ka ji kamar murya ba tawa ba saboda kamar yanzu ma maganan da ake muryata mura nake yi. To za ka ji muryata wa dai ga ta nan ƙasa ƙasa, ƙasa ƙasa muryat tawa ƙasa ƙasa. Amma dai gaskiya kan mu muryan muryata mu dai tana da kyau.

Eh to gaskiya lokacin da nake wanka, ya danganta yanayi na yanayi ne. Kamar dai yanzu wannan yanayi na lokacin sanyi. Ina yin wanka da, ina yin wanka ne da, da, da yamma saboda ina fita aiki da safe. To kafin in dawo daga aiki ina da ruwa na mai zafi a aje. Idan na dawo daga aiki zan ɗauka in yi wanka. To da safe, da safe bana yin wanka. Bana yin wanka da safe. Bana yin wanka da safe. Idan na je aiki na dawo wajen magariba, sai, sai in sake yin wani wankan. Amma bana yin wanka da safe gaskiya. To wasu lokutan musamman da sanyin nan, idan aka tashi da safe ana tashi da yanayi na sanyi. To mutum bai fiye buƙatar ruwa ba a lokacin ma ya taɓa shi. To gaskiya yana da wahala dama a wannan lokacin mutum ya ce zai yi wanka. Yawan ci sai daga baya mutum irin idan rana ta yi ko yamma sai ka ga mutum ya yi wanka. Amma yanzu gaskiya lokaci ne na sanyi. Amma idan zafi ya zo a koyaushe zan iya maka wanka. Zan iya maka wanka da safe, zan iya maka wanka da rana, zan iya maka wanka da daddare. Inde lokacin zafi ne babu lokacin da bana wanka. Amma idan sanyi ne, gaskiya bana wanka sosai. Kuma in lokacin sanyi ya zo, so ɗaya ne nake yin wanka a rana ba kamar lokacin zafi ba. Idan lokacin zafi ne ya zo, zan iya maka wanka ma aƙalla ace sau uku. Zan iya ma wanka sau uku lokacin zafi. Amma da an ce lokacin sanyi ne to ba zai yiwu ba gaskiya. So ɗaya ne nan nayi wanka na gama. Kuma yanzu abin da ya sa mutane gabaɗaya wankan yake fitan masu a rai saboda dole sai an dafa ruwa, sai an dafa ruwan zafi. To kuma lokacin da aka ce za a dafa ruwan zafi to sai ka ga cewa kafin ruwan ya tafasa nan ma wani aikin ne. To shi ya sa gaskiya mutane basu fiye son, ah, wani abu makamancin haka. Amma dai lokaci zuwa lokaci za ka ga ba laifi ana ɗan tattaba abubuwa a hankali a hankali. Za ka ga mutum yana ɗan watsa ruwa, irin waɗannan abubuwan dai gashinan da makamancin su. Lokacin zafi lokaci ne wanda lokacin sanyi lokaci ne da ake buƙatar, ah, mutum ya dinga wanka dai aƙalla so ɗaya. Diddade ba dole ba ne lokacin sanyi amma dai ana so mutum a ce aƙalla ko so ɗaya ne mutum ya dinga yi. Ba sai wannan ba. Amma idan lokacin zafi ne, aƙalla so biyu zuwa so uku ya kamata ace mutum ya yi wanka. Idan lokacin zafi ne. Saboda lokacin zafi jikin mutum shi ma, jikin mutum wari, jikin mutum to, to wannan, wannan warin zai saka wanke. Zai saka wanke. Amma lokacin sanyi ai lokaci ne wanda mutum baya fitar da wari sosai. So amma haka dai ana buƙata a ce mutum yana yin wanka a lokacin sosai sosai. To amma abin da yake faruwa shi ne, za ka ga cewa mutum fa ya zauna, ya tsaya, ya ƙi yi wani aikin kirki. To wannan ai abin matsala ne babba, babba babba babba. Amma inda aka ce mutum gashinan ya yi wankansa, shi kan shi zai fi jin daɗin jikinsa ba tare da wani matsala ba ko wani abu makamancin su haka. To gaskiya dai lokacin sanyi ba kowa ne ya fiye son lokacin sanyi ba gaskiya. Amma dai lokacin sanyi kuma lokaci ne wanda kome ma mutum yakan ɗan ji daɗi idan ya ga, ya wannan a lokacin sanyi. To saboda haka ake shawartar mutum da in lokacin sanyi ya zo, ya dinga dauriya ko so ɗaya ne yana yin wanka. In kuma zafi ne ya zo, to so biyu zuwa so uku ma ya wadatar mutum yayi wankansa. Amma ba dole ba ne da sanyi gaskiya.

A'a gaskiya ba ni da katin kasuwanci, sabida cewa ni ɗan kasuwa ne. Na Ina kasuwanci lokaci zuwa lokaci amma dai ba sosai ba. Ban wani haɓaka a kasuwanci ba, yawanci kasuwanci na yana faruwa ne idan mutum yana son abu, zai iya min magana, sai in kawo masa wannan abin sai ya biya ni kuɗi. Amma ni ba babban dila bane a kasuwanci, to shiyasa ba komai mutum zan iya mai a kasuwanci ba. Shi ya saka ko katin kasuwancin ma ba ni da shi, saboda ni ba babban ɗan kasuwa bane. Amma kuma in dai kana son kaya, to zan kawo maka kaya. Zan kawo maka kaya ka biya ni kuɗi. Amma kan kasuwanci gaskiya ina yi ne a hankali a hankali. Kuma abin da yake faruwa yanzu kasuwancin da muke yi shine, zaka ga mutum cewa ya siyi wani abu, sai a tura masa dashi wani guri. So din irin wannan abun shi mu ke yi gaskiya. Amma kasuwancin dai, ya dai, kasuwancin dai ya haɓaka, amma kuma ba kamar yanda ake yi wannan yadda ake tunani ba. Shi yasa har yau har gobe yake da amfani kasuwancin saboda mutane su samu suyi. Mutum zai iya tsayawa da ƙafar sa in aka ce mutum yana kasuwa, yana kasuwa. So za ka ga cewa mutum yana kasuwas sa, yana iya riƙe kansa da wasu buƙatu da ba wai irin fin ƙarfin mutum sukayi ba. Ba wai fin ƙarfin mutum suke ba. To gaskiya ta wannan waje ina jin daɗin kasuwanci, saboda yana taimaka min ni kaina a gida ba sai na tsaya an yi min komai ba. Zan yi abubuwa da kaina ba tare da wata matsala. Dan sabulun wankin nan ɗan komai zan iya siya da kuɗina, zan iya siya da kuɗina ajiye shi. Amma ba kamar wani lokacin ba ka ga cewa mutum ne za ka ga yana da abu kaza amma ba zai iya focusing ba, ba zai iya daurewa ya samu ya cimma wannan nasara ba. To amma ni gaskiya kasuwanci yana mun rana saboda da ina sai da Bluetooth. Ina ɗoro su daga wani guri sai a ɗoro musu a mota sai a kawo mun in siyar. Gaskiya ina da wannan kuma ina jin daɗin hakan sosai. Ina jin daɗin kasuwanci saboda, lokuta da yawa kasuwancin nan shi ne yake taimaka mun. A, yake taimaka mun kuma ina jin daɗin kasuwanci a ko da yaushe. Ko da yaushe ina jin daɗin kasuwanci gaskiya. Eh, kasuwanci abu ne mai kyau, kuma muna jin daɗin kasuwanci a ko da yaushe. Kasuwanci duk wanda ya ce maka ba ya son kasuwa to gaskiya akwai matsala ɗaya a kan shi zuwa biyu. Ko bai san daranja kansa ba ko kuma dai yana da wata matsala chan daban. Amma duk wanda ya san kasuwanci ya san cewa kasuwanci abu ne mai kyau kuma kasuwanci ba abun da bazai maka ba. Ba abun da bazai maka ba kasuwanci. Abu ne mai kyau kasuwanci. Komai za ka iya yi in kana kasuwa, komai za ka iya yi gaskiya. Muna jin daɗin kasuwanci saboda yana taimaka mana ƙwarai da gaske ta hanyoyi daban daban. Kuma dai Alhamdulillah har izuwa yau, muna, muna samu muna ragewa da kasuwanci sosai sosai. Muna samu mu rage da kasuwanci. Kasuwanci ya mana rana, kuma yana mana rana kullum muna ci gaba da dai. Kasuwanci abu ne mai kyau sosai, saboda kullum abun da ake magana cewa idan mutum yana kasuwa ai zai dinga samu yana rage. Sannan wasu kuɗaɗen duk ba za su gagari mutum ba irin wannan abun. Ba za su taɓa a, a mutum zai samu ya dake so. Dan abun da bai fi ƙarfin mutum ba duk zai iya yin buƙatunsa ba tare da ya tsaya jinkiri ba ko ya tsaya jiran wani. Gaskiya to ta nan ma fuskar kasuwanci ya yi alfanu sosai kuma duk wanda yake yin sa zai ƙara jin daɗinsa, zai ƙara shiga ransa kuma mai zai ƙara shiga ransa sosai sosai gaskiya kasuwanci.

Eh, ina da dabbar gida. Ina da tantabara, ina da zomo, ina da kaza, ina da agwagwa, ina da gigs, haz zabo ina da shi. Ina kiwata abubuwa da dama. Har dabbobi ina kiwata irin su tinkiya su akuya. Ina kiwata nau'ikan dabbobin nan saboda ina jin daɗin su. Idan na kiwata dabba, tana yi min amfani sosai saboda za ta haifa min wani abu da zai taso shi ma in amfani da shi. To gaskiya, ina jin daɗi sosai. Ina kiwo kala kala sosai. Kiwo sosai, sosai ina yi. Amma abin da yake yi min daɗi da kiwo shi ne idan na tashi kiwo, abubuwan da nake siya, abubuwa ne wanda kusan suna cin abinci kala kala da yawa sosai. To, ni wannan abin yana min daɗi saboda abincin da nake ba su wani lokacin, abinci ne wanda cewa dama akwai shi. Kawai ɗiba zan yi inbayar ba tare da wani matsala ko wani abu ba. To shiyasa, shiyasa gaskiya, ni kai na ina jin daɗin kiwon nan saboda ina amfanuwa da shi sosai, sosai. Ina amfano da shi sosai. Shi ya sa komai mene ne, in dai ina da 'yar, in dai ina da 'yar kaza ta da wani abu, to zai zama na cewa in na sai musu abinci kawai zan ba su. In na ba su abinci, to shikenan. Zaka ga abin ya zo min da sauƙi saboda kusan kome dama ina da shi. To gaskiya, a yadda nake da dabbobin gidana, idan na tashi da safe zan ba su abinci. Idan na ba su abinci suka ci da safe, ina zuba wa irin su kaji da su tantabaru, ina zuba musu gero ƙarfe shida na safe. Idan suka ci gero ƙarfe shida na safe sai ƙarfe sha biyu, sha biyu na rana, shi ma na yi ma ina ba su abinci. To abincin da nake ba su sha biyun rana, ina ba su dawa ne saboda dawar abinci ne mai gina musu jiki. Daga nan idan suka ci, to bana kuma ba su wani abincin sai wata safiyar. Amma kuma za su tafi kiwo su je su samu su ci abinci irin abinci da ya ɓare a ƙasa ko makamantansu. To shi ya sa wani lokacin gaskiya, ba ruwa na daba da abinci. Yawanci in na ba su da safe da kuma yamma, to shikenan na gama ba su. Shikenan na gama ba su. To wani lokacin da kansu za su tafi su kiwo, su samu abincin da za su ci. Gaskiya to, a ƙwarai dagaske ina jin daɗin kiwo saboda ina amfanuwa da shi sosai, sosai ina amfanuwa da shi. Ƙwarai dagaske ina amfano da kiwo. Shi ya sa har yau har gobe kiwo zan ci gaba kuma in sha Allahu ba zan sare da kiwo ba saboda abu ne wanda in ka dage da yi, zai kawo maka kuɗi, zai kawo maka ci gaba, za ka sami riba. Sai dai shi kiwo na dabba wani lokaci yana zuwa da asara. So gaskiya in dai ya zo da asara to sai dai mutum yayi haƙuri ya riƙe gaba kuma. Amma yawanci kiwo ana samun alkarai sosai, sosai da shi. Sosai ana samun alkairai da kiwo. Shi ya sa kiwo yake da daɗi ga al'ummarmu. Muna jin daɗinsa saboda abubuwan cigaba. Gaskiya kiwo, kiwo abu ne mai, mai matuƙar muhimmanci. Kiwo abu ne mai matuƙar muhimmanci. Muna jin daɗin kiwo a ko da yaushe saboda in muka samu muka kiwata, to za a samu a rage wani abu. Saboda shi kiwo gaskiya ana jin daɗin kiwo sosai, sosai. Sosai ana jin daɗin kiwo. Kiwo abu ne.